Eh ina tafiya da sauri idan ina da inda zan je a cikin gaggawa. Ya danganta ga ina zan je, amma ba haka kawai nake tafiya da sauri ba. In ina sauri, to akwai inda zan je ne amma in ba gaggawa nake, ba bana yin sauri.

Gaskiya ba na shuka komai a gida. Ko fulawarma, irin ta gida ɗinnan ba ni da ita. Gida inda nake ba wurin ne da za a yi shuke-shuke. Haka nan kawai ba. Inada de asha'awar shuke-shuke amma inda nake ba na shuka komai ko ƙwaya daya.

Nafison wasan kwaikwayo, ma'ana nafison kallon fina-finai, ina kallon fina-finai sosai. A kusan dukkan masana'antun fina-finai da ake dasu manya ina yawan kallon fina-finan su. Fina-finan Turawa, Indiyawa, Larabawa, fina-finan Hausa duka waɗannan ina kallo.

Ba na cin tafarnuwa ko da wasa saboda yana ɓatamin baki ba na son tafarnuwa ma kwata-kwata to amma wani lokacin aka sa a cikin abinci ba da ai dole ka ci. Wannan shi ne gaskiyar magana. So zan iya cewa ba na ci amma kuma wani lokacin in na gan shi a cikin abinci ina ci.

Riƙe lema a lokacin ruwa ai yana da matukar muhimmanci saboda ba ko wa ya ke son ya jiƙe ba, saboda haka ni ma haka ban son jikewa a gaskiya ban son jikewa. So lokacin ruwa ina riƙe lema in zan fita, duk da dai bana son fita a cikin ruwa, ko in ce bana ma fita sai dai in wa takaddara ko mun yi wani lamari.

Nafi son yana yin sanyi, ban son zafi gaskiya. So, duda illolin sanyi ko ƙura ko hazo amma gaskiya nafi son sanyi. Bana shirkyi da zafi ko kana? So yanayin na sanyi yana sa ni na samu sake wan jiki da yin abubuwa masu yawa.

Eh, yana zuwa aiki akan lokaci, a kan lokaci kuwa. Yana zuwa ma mintuna kafin cikar lokaci. So yana zuwa aiki akan lokaci. Haya zuwa aiki akan lokaci yana da muhimmanci haka yana nuna mutum ya san muhimmancin aikinsa kenan.

Murya ta tana fita ras, bana amfani da ko me. Yau wa kai tsaye nake magana ta ba tare da amfani da ko ne irin da ke taimakawa murya ba. Murya ta tana fita ras kamar yadda kuke jina yanzu.

A'a, duka waɗannan abubuwa bana yinsu Haba ai sai mutanen da suka saba ni kuma ba saboda haka ba gaskiya. Ni mutum ne mai yin abin da ya saba yi kawai ba wai mutum ne da ke ƙirƙirarwa kansa wani sabon yanayi ko wani abu ba.

Ba zan iya ƙkn tatar ruwan da nake sha a kullum ba domin ina shan ruwa sosai. Kusan du bayan minti sha biyar ashirin ko talatin zan sha ruwa. So bazan ce ga adadin yawan ruwan da nake sha ba gaskiya amma dai ina sha sosai. E, ina shan ruwa akai-akai.